Salamu alaikum. Na'am ina karanta jarida saboda, don in san me yake tafiya game da abubuwan da ke faruwa a duniya. Haka kuma ina karanta game da bayanai akan kasuwanci a yau da kuma abun da ke faruwa a duniya cike da waje da kuma abubuwa dai da ke tafiya dai wanda katanshi.

Assalamu alaikum. Na am, ina da dabban gida. Ina da mage saboda alaƙa na da ita tana taimaka mun wajen ɗauke kewa haka kuma ɓeraye da suke damun mu a gida tana mana ma taimako wurin hana sakewa.

Assalamu'alaikum. Eh, ina karance-karance, haka kuma ina yi ne na littattafai. Haka ma ina yi akan waya, in shiga yanar gizo ina karance-karance don ƙarin ilimi da sanin me yake tafiya a duniya.

Assalamualaikum. Farin ina cirewa saboda ban san mene tako daga waje ba. Ya kamata idan mutum ya shigo gida ya zama ya cire takalminsa domin ƙila ya taka najasa. Don haka yana da kyau mutum ya cire takalma idan ya shigo gida saboda tsafta.

Assalamu alaikum. Lallai ina son kallon wasa da dare saboda hakan ma wani abun annashuwa ne da ɗaukakewa da tuna baya da kuma, eh, jin daɗin, eh, yadda yanayin yake da ba kasa bai ba. Zaka iya fitowa in kana son ka huta.

A gaskiya ban fiye son wurare masu hayaniya saboda hayaniya sau da dama yana hana mun nutsuwa a jikina kuma yana sa in rika zantitika iri daban daban a cikin zuciya na. Dan haka bana fison haka.

Asaalamualaikum. Toni dai da nike yaro ina iya yin iyo amma yanzu da na girma ina tsoron shiga ruwa ban iya yin iyo. Ko da ma zan shiga saidai in ya kasance da akwai abun da zai bani kariya daga nitsewa. Domin ina tsoron ruwa yanzu da na girma dan ban fiya shiga ba.

Assalamualaikum. Ban fiya rike riga a aljihu ba sai dai mayani dai da nake dan rike wa sau da dama amma na fi sa shi a cikin jakan da nake tafiya da shi. Ko da zan ga wani abun da nake bukata na share da shi.

Assalamu'alaikum. Muna da boka taye dai ya kai wajajen guda huɗu, wa'yanda muke amfani da su wajen ibar ruwa da wanke tufafi da wanke-wanke, yan wanke-wanke haka da sauransu. To wa'yanda dai suke nan dai kenan.

Assalamu'alaikum. Lalle ina shuka tsirrai saboda ƙarin lafiya ga jiki, haka kuma da ƙara sanyaya gida da kuma samun sauƙi wajen, eh, tafiyar da abubuwa a gida domin waɗansu, eh, ah.

Assalamu'alaikum. A gaskiya na fi son farkon shekara zuwa tsakiyan shekara saboda yanayi sanyi ake ciki. To sanyi dai abu ne da mutum yake iya, eh, eh tare shi amma zafi tare zafi ba ƙaramin aiki ba ne. A lalle maganan gaskiya na fi son lokacin sanyi.

Assalamu alaikum. Lallai ina duba dattarin kuɗi saboda abu ne da yake mini nuni ga abin da aka kashe da kuma abin da ake buƙata a kashe da kuma abin da aka mallaka a ƙasa wanda ya danganci kuɗi. Don haka yana da mahimmanci duba shi koda yaushe kuma haka na ke yi domin yana ba ni.

Assalamu alaikum. Lallai ina yanke shawara aiki ta hanyar jin, eh, bahasin abokan aiki. Domin shawara ta ni kaɗai ba ita ce shawara ba. Shawaran abokan aiki ga mayan su shi yake kai ga cimma gaci game da tafiyar da aiki.

Assalamu alaikum. Abu mafi mahimmanci a kasuwanci magana na gaskiya ita ce riƙe gaskiya da kuma girmama eh abokan kasuwa. To idan waɗannan biyun suka samu, to kasuwanci a gaskiya yana tafiya ya kai ga inda ba ama iya tunani kuma kowa zai so yayi hulɗa da kai.

Assalamu alaikum. Ina kula da gashi naa ta hanyar yanke shi da wanke shi. Sau da dama barin gashi a jiki ne a gareni yana zama min kamar larura. Dan haka ni na yawan yanke shi, ba barin shi nake yi ba.

Assalamu alaikum. Lallai ina sauraron rediyo musamman da safe haka da dare idan na dawo daga aiki. Haka kuma da rana idan kamar ina kan aiki ina saurara saboda.

Assalamu'alaikum. A gaskiya ina son ziyartar gidajen abokai sai kuma maƙabira domin yana ƙara mini tunanin mutuwa da imani. Haka kuma ina son ziyartar wuraren da.

Assalamu alaikum. Ina zuwa gidan fim amma ba ko da yaushe ba, sai jifa jifa lokacin da nake cikin hutu bana cikin lokacin aiki to lokacin da nake ziyarta na je na ɗebe kewa a wajen kalle kalle na finafinan zamani. Kalle abin da nake yi ke nan.

Assalamu alaykum. A gaskiya na fi son miya mai zafi saboda sanda yake da zafin shi nake jin ɗanɗanon mahaɗin miyan. Amma idan yayi sanyi ban fiye jin ɗanɗanon ba. Don haka na fi son miya mai zafi. Kuma cin.

Assalamu alaikum. A gaskiya bana kwana a ciki. A gefe nake kwanciya, nake kwana a gefe ba a ciki ba. Saboda hakan ya bi mun, ya zama mun ɗabi'a ne. Ba kwana a ciki. Idan na kwana a ciki a gaskiya ban iya yin bacci. Ban iya.

Assalamu alaikum. A gaskiya dangantakana mai muhimmanci ne tsakanina da shi saboda girmamawa da, da zama kaman abokai da kuma neman shawara. To hakan ya sa dangantakan ya dahu.

Baya da faɗa, baya da fusatuwa, baya da zagi, baya da faɗa. To malamin da yake da sauƙin hali irin wannan, ba ni kaina ba har sauran jama'a.